Toh ni gaskiya dai na fi son zama a birni, saboda a birni akwai, akwai opportunity, akwai opportunity na ayuka da yawa wanda mutum zai iya samu yana mu'amala da shi. Amma ka ga ƙauye, ƙauye in banda noma, in banda noma babu wani aikin da ke ja, ja gaba a ƙauye fiye da noma. Saboda haka ni na fi son zaman birni. Kuma in na bar birnin mu ringa zuwa ƙauye, su ɗaɗɗaya muje mu gaida mutanen ƙauye, in muna da in za muyi business in noma ne a ƙauye muyi, mu dawo birni.

Mukam zafin rana kam a anan wajen babu yanda muka iya dashi sai haƙuri yawwa amma yawanci in mu aikin mu be haɗa da aiki a waje ba yauwa aikina cikin ofis nake yi. Kuma duk randa banje aiki ba ina cikin ɗaki ina gida so ko da ana rana ma ranan bata duka na amma in ana rana muna jin zafin ranan har cikin ɗaki to sai haƙuri sai dai mu kunna fanka. Masu AC su kunna AC su. Duk lokacin da naje wajen aiki akwai AC a cikin kowane ofis ɗinmu so muna kunna AC da AC muke ɗan kawar da zafin rana a cikin ofis da kuma cikin gida.

To a nan dai akwai wasannin gargajiya da ake yi da yawa a nan wajen. Akwai wasan, akwai wasan kokowa wato traditional wrestling kenan. Ana yin ta a waje kusan duk arewacin Najeriya ana, ana traditional wrestling, ana kokowa, ana kuma dambe, ana kuma Argungu Fishing Festival. Akwai wasannin irin na wannan wasan yahada da kamun kifi. Duk wanda ya kama babban kifin daga cikin ruwan ana yi ya cikin, ah, ah sati ɗaya ne. Yawwa bayan sati ɗaya nan duk wanda ya kama asalin babban kifi wanda ya fi babba to akwai kuɗin da ake ba su. Irin wasannin gargajiyan da akeyi kenan. Dai akwai kuma da yawa wanda yara su ma suna yi a ɓangariensu.

Ina biyan kuɗi ta waya sosai. Ina amfani dai app na bankuna. Kaman na Opay, kaman na bank ɗina, GTBank ina amfani da app ɗinsu. Yau wa, wannan shine mobile, mobile banking kenan. Ina biyan kuɗi sosai ta, ta waya. Transfer nake yi. To in na saya abu inna je bank da ko sisi a jikina amma ina da kuɗi a banki na. Kawai zan kunna data na ne, kawai in kunna app ɗin, sai in karɓi lambar su, in musu transfer.

To, inda muke gyaran ƙananan abubuwa a gida ya haɗa da mu fito da abubuwan duk wanda ya ɓaci. Wanda za mu iya gyara da kanmu za mu gyara, mu mai da shi. Duk wanda ba za mu iya gyara ba za mu kira masu gyara. Ko irin riga ko takalmi za mu kira masu gyara ko tukunya su gyara mana. Duk wanda kuma mu ka gan cewa kai wannan ya wuce gyara abin ya wuce gyara to gaskiya sai mu je mu siyar. Akwai masu sayan kayan tarkatattun, kayan wanda sun ɓaci, sai mu sayar musu.

To gina dangantaka ta kasuwanci dole ne ka zama wanda yake da gaskiya, wanda za a iya amince da shi, wanda zai iya riƙe mutunci. Yauwa idan masu sayan kaya a wajenka ba za su iya yarda da kai ba to wannan tafiyan ku bai zai yi wani smooth ba tafiyan ku bai zai yi kyau ba. Saboda haka ya kamata a ce duk wani wanda yake kasuwanci yana da gaskiya, an yarda da shi kuma yana da mutunci kuma yana da, yana da haƙuri da mutane.

Ayyukan da suka fi muhimmanci su muke fara yi. Wannan ne asalin wanda zamu sa attention namu, muyi focusing akai muyi, mu ga cewa mun gama dashi, mun gudanar dashi kafin mu fara yin wasu ayyukan da basu da ko kuma muhimmancin su ba, baya da wani, baya da wani ƙarfi.

Ka lokacin tsayawa a cunkoson mota wato a traffic kenan, gaskiya mu a nan ɓangaren, ah muna, muna shan wahala sosai. Lokacin tafiya wajen aiki, daga gida na zuwa wajen aiki na bai kai ace minti talatin ko minti, minti talatin da biyar ba. Amma sai na yi wajen awa biyu kafin in kai wajen aiki saboda holdup, saboda cunkoson mota. To abun gaskiya yana, yana jimana, yana, yana sa, yana sa mai ɗin da muke zubawa mota yana ƙarewa da wuri. Kuma yana sa mu zuwa wajen aiki latti, gaskiya ba daɗi, babu daɗi. Saboda hanyan da muke de, hanyar da babu hanyoyi da yawa wanda mutum zai iya yabi ya zo, ya je wajen aiki.

Eh to, maganan sayan kaya a bashi magana ne wanda ba ya rabuwa da shi, ba ya, ba ya ajiye shi yauwa saboda, ahhh, yau da kullum sai Allah. Saboda haka mutane da yawa suna sayan kayan abinci a bashi, kayan abubuwa daban daban a bashi. Wasu zasu ce bayan wata zasu biya, bayan sun karɓi albashi. Saboda haka duk inda za su je, in za su saya abu a bashi sai a rubuta a cikin takarda. Wasu ma za su karɓi kaya ne a bashi, a rubuta takarda in sun gama siyarwa su sake biya su sake karɓan wani. To dai haka ake mu'amala anan.

To ni gaskiya ban, ban iya rubutun, ban iya rubutun Hausa ba. Ni Hausa ji na yi, ba wai ni bahaushe ba, ni ba ɗan Arewa bane yauwa. Na ji Hausa ne kawai. Saboda haka ni ban san banbancin rubutun ajami, da rubutun boko a hausa ba.

Okay, watau harsashi kaman snoring kenan, gaskiya bana yi a lokacin bacci. Bana yi, bani so, bani son ringa ji. Wani lokaci ma idan matana za ta yi, ina ɗan taɓa ta ta daina. Ita ma ba wai tana yi ba, amma duk lokacin da ta dawo daga kasuwa ta gaji tana yi. Amma ni gaskiya bana yi.

Ni fa in zan zama mutum na rana guda, gaskiya ina so in zama Elon Musk ne, the richest man in the world. Ina so in zama Elon Musk. Idan na zama the richest man in the world gaskiya, to ni yanda zan yi rayuwa na, ba wai zan ringa neman bin kuɗi ba kuma. Zan taimaki jama'a da kuɗina ne gaskiya. Zan taimaki mutane da yawa da kuɗina. Yauwa ba zan yi rowan ba da kuɗi ba.

Eh ina iya ɗaure kulli sosai ma. Ina ɗaure kulli, na riga ne, na igiya ne, na meye ne, duk babu wanda bana iya ɗaure wa. Ina iya ɗaure kulli ko na kaya ne ma wanda idan za a yi tafiya ina iya ɗaure wa. Ina ɗaure kulli sosai.

Ah labarin rafi ko kuma labarin shaƙatawa na ruwa da zan bayar shine na Yankari. Akwai wani wajen da ake kiran Yankari a Bauchi a garin Bauchi. To in har kaje garin Bauchi in ba ka je Yankari ba gaskiya kayi ƙoƙari ka je Yankari. Ruwan mai tsabta ne, ruwa ga zurfi amma ba zurfi sosai ba. Aman kana kallon ruwan daga, daga waje za ka ga kamar bayi da wani zurfi sai ka shiga za ka san yana da zurfi. Ruwan nan ko allura ka jefa ciki za ka ganta a ƙasa. Ruwan yana da tsabta, yana da tsabta daga, daga ƙarƙashin dutse yake fitowa. Nan muke zuwa ran Christmas sallah muje mu shaƙata mu dawo.

To ni dai wurinda nake za ma dai ba ba birni bane sosai haka ama yana kusa da birni saboda gaskiya nan ba bazan iya in biya kuɗin zama a cikin birni ba sosai, ama wajen aiki na a cikin birni yake kuma inda nake bawai ba bazan ce ƙauye ba. In na nan ɗan community ne ama a kwai abubuwa na zaman a wajan, yauwa.

To bayanin su ƙarin maganan da zan bayar yanzu shine irin wanda muke bayar wa idan mutum ya zo yana mana karya ko kuma yana mana irin tawaye yafi kowa gane yafi kowa sanin abubuwa sai muce kai to albarka za a gashin ta albarka za a cikin gashin ta. Yau wa, wani lokaci kuma wasu wurin sun zo suna mana ƙarya ƙarya na yin abubuwan da suke yi, sai mu ce to mu gan ta a ƙasa mu gan ta a ƙasa. Wannan duk ƙarin magana wanda muke ɗanyi ne suna nan da yawa, amma wanda zan iya bayyana kenan dai yanzu.

Toj, kowa ma na iya ɗinkin hannu akan tufafi in tufafinsa yaɗan farke. Yauwa sai ya ɗauki allura da zare yayi ɗinki. Ko ni ma na yi, ina da allura da zare a gida. Mata na tana ɗinki kayanta wanda yayi ɗan farke. Amma in dai kayan sun farke ya wuce abun da hannu zai iya ɗinka muna neman tela ne in kai ma tela su ɗinka.

A to in dai muna text kan kuma an yi abun dariya da za muyi muna amfani da smiley ne mu nuna dariya yauwa. Amma wai kalman dariya muzo babu, ba mu amfani da kalman dariya a cikin wasiƙa ko kuma cikin message in dai muna chatting a Hausa.

Ƙwallon ƙafa a unguwa, gaskiya yana da kyau, yana da matuƙan kyau a, a jikin matasa. Yauwa anan gaban gidanmu akwai filin ƙwallo, akwai primary school suna da fili. To kullum da safe da yamma yanzu da makarantu suna hutu, kullum da safe da yamma ana zuwa a ɗan shaƙata a buga wasa, a buga ƙwallo a wajen. Ni na daina ƙwallo sai dai ni kawai da sassafe in yi gudu, in yi jogging, in zagaya filin ƙwallon. Amma masu ƙwallo a wajen gaskiya suna burge mu, suna ƙoƙari kuma abun yana sa su zaman lafiya.

Kamar yadda na bayyana dai a gaban gidanmu nan akwai filin ƙwallo da sassafe ni nakan fita in zagaya filin ƙwallon ne da jogging. Ina guduwa ina zaga filin ƙwallon don miƙe jikina ya sa jikina yayi, aah zanzan. Da wannan yana ƙara, aah yana ƙara zaman lafiyan jiki sosai. Sannan kuma tafiya akwai inda kafin, kafin in zan je wajen aiki nakan taka daga gidana zuwa wani waje da gangan kafin in shiga, kafin in hau mota. Ina yin haka ne don shi ma ya sa jikina yayi, yayi zanzan.

Ni app da nake amfani da shi don saƙonni na farko shine WhatsApp, wannan na samun updates sosai a ciki ina, ina tura saƙo ana tura mun saƙo da shi. Sai kuma na biyu shine Facebook, na uku kuma shine X. Wannan app ukun ina amfani da su kullum na, domin samun saƙonni da kuma domin tura saƙonni.

Ƙarin maganan noma na dan yida zuwa yadda ake maganan karin magana. Karin maganan noma da na sani shine noma aikin cigaba. A yi noma, a, a noman tushen arziki. A yi noman aikin cigaba. Waton ai noma shine tushen arziki kuma cigaba da noma shi aikin cigaba ne. Saboda ita noma shi yake samar da abinci kuma ɗan adam ba zai iya mu'amala ban da abinci ba. Abinci abune wanda zamuyi ta ci har mu bar duniya. Duk irin fasahan da za a samu a duniya, babu fasan da za a samu da mutum zai ce shi wannan fasan zai sa shi ya daina cin abinci. Yauwa, saboda haka kuma noma ne yake sa, noma ne yake, yake, yake kawo abinci. Kuma ana fasaha ta wajen noman ma amma dole in an shuka abun a ƙasa, ruwa ta sauka a kai an girbe kafin a samu abinci. Saboda haka ita noma gaskiya tsohon, tsohon, tsohon ciniki ne kuma a aikin cigaba ne.

Ina da dabba a gida, ina da kare a gida kuma ina da kaji a gida. Kare na yana mun gadi, yana mana gadi sosai. Da daddare muna sake ta, ta mana gadi. Kaji na kuma ina sai ruwa ina kuma ci. Wani lokaci kuma ina cin ƙoyin su. Yau wa, wannan dabbobi biyun nake da su a gida, da kaji da kare guda ɗaya.

Yanzu haka ma na buɗe taga na a ɗaki. Ina buɗe taga a ɗaki. Munyi wajen sati ɗaya yanzu ba mu da wuta saboda wutan mu ya lalace to idan ba mu buɗe taga ba ɗakin zai yi zafi. Saboda haka mu kullum muna buɗe taga. Muna buɗe taga a ɗaki. Wani lokaci har shago, har ofis ma in ba wuta muna buɗe taga.

A gaskiya no ban taɓa tafiya a cikin kwale-kwale ba. Ban taɓa zama kusa da wurin da akwai ruwa ba. Duk wurin da nake zama, duk garuruwan da na zama, na yi zama duk cikin gari ne. Babu, babu ruwa, ba ruwa kusa da wajen. Ba mu tafiya a kan ruwa, ban taɓa tafiya a kan ruwa ba. Ni ina ma tsoron tafiya a kan ruwa shiyasa ba zan ma iya in je in yi zama a ta inda akwai ruwa ba. Gaskiya masu, masu zama a ta irin wurin da akwai ruwa suna ƙoƙari. Don mu anan ɓangaren mu na nan Nigeria wuraren nan kullum haka zamu ta jin labarin-- yana kashe mutane. Saboda su suna abun nasu da jahilci. Za su shiga kwale-kwale ba tare da life jacket ba. Zasu shiga kwale-kwale su loda kwale-kwalen ya cika idan sun kai tsakiyan ruwa duk wani ƙaramin abun ya faru sai kwale-kwale ya faɗi, mutane su, su rasa rayukansu. Gaskiya abubuwan da ke faruwa nan ke nan. Ban, ni, ni ban taɓa hawan kwale-kwale ba, bani, bani zama kusa da akwai ruwa da yawa.

To aiki dai bisa ga yanda akwai ayuka a rana, ina karɓan kira yana kai wajen so, so bakwai ko so takwas. Wani lokaci ma bani karɓan kira yakai sau biyar ko huɗu. Wani lokacin ma bani ma karɓan kiran don bani zuwa aiki. So bisa ga yanda aikin yayi ne. In ba aiki sosai in babu ranar in bavwanda yayi applying ɗin in babu wanda yayi applying certificate, wanda ya tura yana neman feedback to kira yana raguwa.

To waton ita kalandu a turanci talking drum kenan yanada amfani sosai ata anan ɓangaren duniyan saboda mu yawancin kayan kidammu na gargajiya muna amfani da su a tawajen biki, muna amfani da shi a tawajen ibada. A cikin coci ma ana buga kalangu yauwa saboda kalangun yana ƙara daɗin sauti na waƙoƙi wanda muke yi. So muna amfani da shi sosai ta wajen shaƙatawa, ta wajen biki da ta wajen ibada.

A, ni gaskiya bani komai don ƙara aiki. Ni da nake son aiki ya ragu mun. Ai, ni na fi son aiki ya rage mun, saboda haka ni babu wani abun da nake yi don ƙara aiki. Amma dai abun da dai na sani shine a wajen aikina, ni ba rago ba ne. Ina aiki sosai. Duk inda aka kira ni in zo in yi aiki, ina musu. Saboda haka idan suna son wani ɗan ICT ya zo ya duba musu na'urorin kwamfuyutarsu, ni suke son kira sosai saboda ina, ina, na da ina aiki ƙwarai.

Ah, candle kan gaskiya ni na ma jima da ganin candle. Lokacin da nake, nake matashi sosai, irin shekara shekara goma zuwa lokacin da nake yaro har shekara irin sha bakwai haka, to ni lokacin ne fa munkayi amfani da candle. Lokacin da ni na koma makaranta jami'a, har yanzu gaskiya ban yi amfani da candle ba. Muna amfani da rechargeable lanter ne da kuma touching wayan mu. Abubuwan da muke amfani da su kenan yanzu.

Indai zan bayyana ma wani yadda zai isa kasuwa mafi kusa daga nan wajen mu. Abu mai sauƙi ne. Kasuwa mafi kusa da nan shine kasuwan da ake ce mai kasuwan Orozo. Kuma tafiya ɗaya kawai mutum zai yi. Idan ka fita titi yanzu haka ka tare acaɓa in ka tare acaɓa ka ce musu kasuwan Orozo za su kai ka. Zasu kaika. Awa ɗaya ne ba zai ma kai minti biyar ka isa kasuwan ba.

Wurin da ya sauya a yankin mu nan gaskiya akwai gurare da dama wanda mutane suna zuwa su shaƙata. Wannan guraren sun sauya sosai kamar wannan Orozon da na faɗa, kamar Jigoi, kaman Karu. Wannan duk gurare ne wanda akwai manyan mutane. Duk abinda kake nema a birni zaka samu a wajen amma still ba ma cikin asalin birnin Abuja da muke aiki ba. Amma wannan guraren sun soya a nan yankin mu.

Duk ran da muka samu rana guda kyauta gaba ɗayan mu, hutu muke yi, hutu muke yi. Kowa zai yi hutu ko kuma in akwai inda in akwai abun da mutum zai, zai je yi. In akwai inda mutum zai je, zai je ya dawo kafin a sake koma aiki. Hutu muke yi da duk ranan da muka samu na kyauta.

To ni gaskiya dai a cikin duk tatsuniyan da na ji ma wanda ni na yi ha tun daga lokacin yaro na, gaskiya ban san, ban san tatsuniyan gizo ba. Yauwa ban san tatsuniyan gizo gizo ba.

Ni ni nafison jin kiɗan ƙiɗan ƙauna, kiɗan ikilisiya, waton kiɗan ibada, ni kiɗan dana fi ji kenan. Lokacin da nake makaranta a gaskiya ina zuwa wajen shaƙatawa, ina zuwa club, ina zuwa party, ina jin kiɗan, a, kiɗan zamani na yan club. Amma yanzu gaskiya a yanda nake haka in kiɗa ta wuce kiɗa na ikilisiya bani ma da shi a wayana.

Ah, a ganina a kuma ganinmu gaba ɗaya, abun da yafi muhimmanci a rayuwa shine zaman mutunci, zaman lafiya, zaman taimakon juna. Babu abun da yafi wannan, don in babu zaman lafiya, babu cigaba. Idan babu ƙauna, in babu mutunci tsakanin, ah, tsakanin mutum da 'yan, ah, mutanen da ke zama tare da su, ya za ya ci gaba? To zaman lafiya ya fi kome daraja. Saboda haka mu abun da fi muhimmanci a wajenmu zaman lafiya ne. Dan ita zaman lafiya tana kawo cigaba.

A ƙwarai da gaske ina bin ƙa'idojin aiki kai. Inda bani bin ƙa'idojin aiki da za mu ringa samun matsala da wanda ke gaba da ni ko kuma ogan mu a wajen aiki. Amma duk ran da na je aiki, kowa suna sona. Duk inda na shiga suna sona don ina bin ƙa'idojin aiki.

To, daddawa da kayan miya da wasu a-kayan shirya girki suna nan da yawa da yawan da muna amfani da shi ta wajen girki. Kaman ita daddawa, za ka ga yawancin mata in za su yi girki ko miya haka in dai ba su sa daddawa ba, baya musu kyau. Kuma mu ɗin ma da muke ci, idan bayida daddawa bata ƙamshi da kyau. Saboda ita daddawa yana sa miya tayi ƙamshi, yana kuma sa miya tayi daɗi. Akwai wasu abincinda ma in baka sa daddawa ba gaskiya ba za ka ji daɗinta ba kwata-kwata. So daddawa yana da bala'in kyau a dafa abinci.

Muna taimaka musu sosai ta wajen amfani da waya, dattawan unguwan mu. Wasu zaka gani suna da wayan basu san yadda suke-- ba su san yadda suke transfer na kuɗiba ko kuma ba su ma san yadda suke duba, ba su san yadda suke duba balance na, na kuɗin da ke kan wayan su ba. Haka za su kira matasa, "Dalla duba mun wannan, duba mun kaza". Haka, da wasu abubuwa da yawa ko kuma za su tura ma wani message ko an tura musu message ba su iya karanta ba. Haka za su kira matasa su zo su musu wannan ɓangaren.

Eh to idan muka yi taro ɗaya a wajen aiki kowa ya riƙe kowa zai, zai kamarni ina rubuta duk abun da aka, aka bayyana a wannan taron. In na rubuta, in aka ce kowanne department su kawo eh, report na su, in ni ne aka ce in kawo dole zan ajiye copy a wajena. Saboda ranan gobe idan aka tambaya mene akayi a wannan wajen zan ɗauka in karanta, ɗaukan gani in faɗa.

Ah, gaskiya ƙungiyar taimakawa juna suna ƙoƙari a nan wajen suna ƙoƙari. Akwai wani cooperative da nake tare da su a wajen aikin mu. Lokacin da, lokacin haihuwan matana gaskiya sun taimake ni da ɗan kuɗi wanda na, na ɗan yi abubuwa a lokacin na biya wasu bukatu, har sai bayan shekara ɗaya na gama biya. Gaskiya sun, suna ƙoƙari suna ɗan taimakawa kuma lokacin biki haka, bikin kirismeti ko salla haka suna kawo kaya, kayan abinci kowa ya zo ya saya. Ba tare da aai and biya kuɗin a take ba sai a ringa cire kaɗan kaɗan a cikin ah, albashin su har su gama biya. Suna ƙoƙari gaskiya.

To mu dai nan in dai zamuje wurin likita in, in ranan fari ne na zuwa wurin likita. Dole sai ka, sai ka fara siyan kati. Idan ka siya katin nan ka biya ƙaramin kuɗi to sai kaje a ward ɗin da kake so. Aaa, aa yanda zakayi laying complain naka zasu kwatanta maka wajen. Idan kaje kaga likita in zasu running maka test ne za a yi sai su rubuta duk magungunan da zaka saya. Asibiti. Asibitocin gaskiya basu da magunguna. Zaka fita ne kaje ka saya magungunan da kanka a chemist ko a wasu pharmacies haka yawwa. So duk lokacin da aka sake booking ka dawo sai ka dawo wannan asibitin. Tun da dai kana da katin ka yanzu kawai zaka je direct. Kaje ka ga likita ne ba tare da se ka sake bin layi ka saya kati ba.

Mu a unguwan mu babu ranan kasuwa. Kullum ne ake cin kasuwa a unguwan mu. Sai dai dai eh toh akwai ranan kasuwa ko wane ranan, ranan Talata haka shine ranan kasuwan wannan Orozon da nake faɗan. To mutane daga ko'ina suna kawo kaya, kasuwan yana cika sosai. Amma in ma a sauran kwanakin kasuwan still yana cika. To kullum ana cin kasuwan nan. Amma a ranan Talata shi ne aka fi cin kasuwan sosai. To ranan kasuwan. Amma mu a nan unguwan mu inda muke zama, gaskiya muna zuwa kasuwa kullum. Babu wani magananan, wai bamu da ranan kasuwa anan.

Eh to mu a nan kan gaskiya muna da akwai ɗan lambu a bayan gidan mu wanda muka shuka masara, a kuɓewa, gyaɗa, doya. To bamu da akuya irin su dabbobin da suke a na yin ɓarna a irin wannan kayan gonakin. Kare mukedashi a nan kuma kare baya cin kaya lambo yauwa sai kuma kaji muna da kaji. Kajin ma in dai kayan lambun sun riga da sun tashi sun yi girma kaji basa wani ɓarna a wajen saboda haka mu bamu da damuwan kula da dabbobi irin kar su ɓata kayan lambun mu.

Ah, safiya in gari yayi waye safiya takan farawa ne daga addu'a, addu'a muke yi na farko. Idan muka gama addu'a sai mu wanke baki, muka wanke baki sai muɗanyi ah, ru ah, morning walk ɗinmu, muɗan motsa jiki, ai abun motsa jiki. Muka gama motsa jiki sai ko wane mai abunda zai ci ya fita ya je wajen aiki.

To duk matashin da ya fara tara kuɗi sai fara sana'a yana tara kuɗi, yana samun kuɗi. Shawaran da za mu ba shi shine ya san cewa fa ita kuɗi yana da wuyan samu kuma bashi da bashi da wuyan kashewa yauwa. Amma in dai yana son ya samu ya jidadin rayuwarsa, kar ya yi kashe kashe da yawa. Ya ringa tara kuɗi a hankali. Duk abun da zai saya sai ya yi bincike sosai, ya san cewa eh wannan abun zai mai amfani. Kar ya ringa kashe kuɗi yadda yaga dama. Mutum zai iya tara kuɗi, ya yi ta aiki ya tara kuɗi a shekara guda amma a rana ɗaya zai iya bindige su. To kar su zama irin wannan mutanen.